Wane irin nama ka fi so? A gaskiya naman da na fi so cikin nama shine naman kaza. Ba don komi ba, ya fi kowane nama sauƙin haɗawa. Mafi yanci idan ka yanke kazar za ka tafasa naman sai ka soya shi ko kuma za ka iya farfesonsa. Bayan shi kuma ina son naman shanu ko kuma naman rago. Waɗanda su kuma gaskiya yanayi aikin su yana da wahala sosai. Bayan ka yanke rago sai ka biɗe wanda zai maka fiɗa ko shi ma shanu haka ne. Sannan kuma daga baya ka zo ka wanke kayan ciki ko kuma ka wanke naman ko ka gasa shi ko kuma ka soya shi wanda zai ɗauki lokaci ba irin naman kaza ba gaskiya. Amma a gaskiya idan tambaya ake yi, nama dai na fi son naman kaza saboda ya fi daɗi kuma ya fi sauƙin sarrafawa.

Muryarka tana da ƙarfi ko a hankali? Gaskiya ya danganta daga yanayin da nake ciki, saboda idan ina cikin fargaba muryata za ta kasance tana da ƙarfi. Idan kuma na kasance ina cikin farin ciki ko kuma dai bana cikin wani hali wanda yake na tashi hankali ko wani abu, zan kasance muryata tana a hankali. Idan kuma na tashi kwana mafiyawanci muryata za ta kasance tana da ƙarfi sosai. Amma bayan haka nan ina kan iya canza yanayin muryana bisa hali a duk yadda nake so. Zan iya yin ƙaramar murya ta yara ko kuma zan iya yin manyan murya ta manya. A duk yadda nake so ina iya juya maƙoshina ya fitar min da sautin da nake so da kalan muryar da nake son yi da kaina.

Kana iya yin iyo? Gaskiya har yanzu ban iya iyo ba. Saboda iyo ya kasance abu ne wanda yaro ko yarinya su kan iya shi tun suna yara ko kuma idan kuma sun tashi a waje wanda ya kasance wuri ne mai gulbi ko kuma wuri mai rafi. Wato waje wanda akwai ruwa ko kuma ruwa yana da yawa a wajen. Tashina na tashi wuri ne wanda yake sahara. Sahara wuri ne wanda yake babu ruwa sosai, sai dai rijiya. Rijiya kuma ba wuri ne da za'a koyi iyo a ciki ba ko kuma wani abu. Amma dai a gaskiya al'amari ni kam ban iya iyo ba. Amma kuma mafi yawancin wa'inda nake tare da su sun iya iyo. Sanadiyar tashin su a garuruwan da yake sun kasance suna da gulbi ko rafi ko kuma wuri wanda yake mai yawa wanda yake tara ruwa kuma suna iyo a ciki.